Tambayar ta ce waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su. Wato kafofin watsa labarai da nake amfani da su su ne irin su Facebook, Twitter, aa, ee, Telegram, Instagram duka yawancinsu ina amfani da su, da su TikTok.

Wannan tambaya kuma tace kana iya tsalle, tsallen igiya? Wato tsallake igiya kenan? Eh ina iyawa.

Wannan tambayar tace kana fison kofi ko shayi? Na fison shayi, gaskiya nafi son shayi, saboda shayi ne wanda za'a sa madara da suga dasu milo. To shi wannan nafi so, nafi son shi.